Gaskiya to zan ce ina amfani da intanet kullum, ina amfani da intanet kullum. Ni mutum ne da ba zan iya yi ba intanet ba, abin da ya sa shine saboda aikina yana cikin intanet.

Toh zan ce ba na tafiya da sauri. Abin da ya sa shi ne, ina rike da abubuwa masu nauyi a baya na lokacin da nake aiki, so baya sa ni in dinga tafiya da sauri.

Toh ina hutawa a wurin aiki, a, da rana zan ce kaman ƙarfe biyu haka na riga na gama aikina. A lokacin zan samu daman hutawa, duk abinda nake yi zan daina, zan huta.

Eh ina shan madara. Ina son shan madara sosai abun da ya sa aiki na wani lokaci idan ina kallon waya na saboda aiki na akan intanet, zai sa ido na ya dinga mun ciwo. So ina shan madara ina sha kuma ina son shan madara sosai.

Gaskiya to zan ce wasan da nake so yi, ina son, ina son yin wasan da zan, da zai samu abubuwa masu kyau a jikina ba irin wasan banza ba. Ina son wasa mai kyau wanda zai yi amfani.

Am zan ce irin wasan da nake yi a waje irin wasan ne da zai ƙara min hankali. Ba wanda ze lallace mun hankali ba ba kowane wasan naga nake yi ba, wanda yake da amfani nake yi a waje.

Gaskiya yayan itacen da na fi so shine wanda idan na sha zai ƙara min ƙarfin jiki, zai ƙara min ƙarfin gwiwa wanda zai iya aiki da kyau.

A'a waya na bai cika ba, gaskiya zan ce waya na yanzu akwai space da yawa, so waya na bai cika ba kuma ina jin ɗadin amfani dashi haka.

To zance rubutu na gaskiya bai da kyau sosai saboda lokacin da ake koya wa min yadda ake rubutu bana so kuma bana yi.

To yanda nake yanka shawara, a aiki ina zan fara duba yanda, yanda abubuwa yake, sai, sai in duba abubuwan da zaiyi da ba zaiyi.

Zan ce to gaskiya ni bana karatun shi saboda abun da ya sa bana yi, bana son shi abun bai da, bai da wani mahimmanci a wajena so bana karanta wa.

Yanda nake, yanda nake zubar da shara, yanda kowa yake zubar da shara. Akwai wajen da muke zubar da shara bayan da mun gama aiki. Wajen yana nan da nisa haka zamu ɗauki sharan a kai har muje mu zubar dashi.

Gaskiya tsakani na da shugaban aikina zan ce muna, muna kusa kamar abokanai. Abin da yasa haka saboda ina yin aikina da kyau.

To, abin da nake yi lokacin da babu wutar lantarki gaskiya zan ce zan zauna in dinga amfani da wayana. Saboda idan babu wutar lantarki ba abin da zan iya yi.

Da dangantana da abokin aikina gaskiya yana da kyau. Yana nan kaman yaya da ƙani saboda duk abin da nake so zai yi tambaye shi kuma idan yana buƙata zai yi tambaya, tambaya na.

A'a to a wajen gaskiya zan ce banda sa hannu a wajen sabo da akwai mutane wanda sun fi ni girma da za su iya yi abubuwan cen so bana iya.

Turaren da nafi so shine wanda yana da kamshi. Kuma idan ƙashin shi na, za ka ji zuciyan ka ya kwanta.

Gaskiya zan ce abin da nake so a canja wurin aiki shine yanda mutane suke zuwa latti. Gaskiya bana son mutanen da suke zuwa latti a wurin aiki.

Gaskiya to zan ce ina sha ruwa da yawa a kullum, bana gwadawa, bana gwadawa saboda bai da gwadawa a wajena be da mahimmanci.

Gaskiya zai ce toh yanzu bani da katin kasuwanci. Ban riga na yi katin kasuwanci dina ba amma ina tunanin yin katin kasuwanci dina kusa.

To, kuɗin wutar lantarki a wata zan ce dubu ishirin da biyar ne, amma ko wani wata yana ƙarawa. Abin da ya sa haka.

Yanda nake sasanta rikici a wurin aiki to na ɗaya zan fara, san mayesa rikicin ya fara a farko, sai in san abin da zan yi.

To, lokacin da nake cin abinci a rana, zan ce ina cin da safe, ina cin da rana kuma ina cin da yamma. Wani lokaci kuma ina cin da safe kuma ina cin da yamma.

To gaskiya ne zan ce ba na son citta a abinci na, yana sa abinci yana zafi. Amma a barkono idan an sa cita ina ci saboda yana sa barkono yayi zafi sosai.

A'a gaskiya a yanzun ba na iya tuƙa mota. Amma ina so in je in koya yadda ake tuƙa mota ni ma in fara tuƙa mota. So.

To idan ina jin damuwa wani abun da nake yi shine zan zauna, inyi insa rai, in kwanta, inyi bacci. Idan nayi bacci duka damunwan suna ragewa sosai.

To, lokacin da nake wanke kayan aikina shine lokacin da idan na dawo daga aiki da daddare ko kuma da rana, sai in wanke kayan aikina saboda kayan zan ƙara sa gobe.

Yanda nake kare kaina daga soro shi, um, ina amfani da, ina amfani da maganin soro kullum.

Wanni abun da nake tunawa lokacin da nake yaro shine abin lokacin da nake wasa. A lokacin bana zuwa aiki, ba ruwana da aiki, sai dai wasa da cin abinci.

To zan ce yanda nake dafa ƙwai dina, zan sa shi a ruwa in sa gishiri yayi tafasa ko kuma idan ina dafa abinci na ƙwai sai in sa a cikin shi ya dinga daffuwa lokacin da abinci na mashin ma yake daffuwa.

Tu gaskiya zan ce launin da bangon da suke ni gaskiya ban sani ba saboda ni ba na duba abun baya bani ra ra, ayin duba, so ba na duba.

Toh yanda, yanda dagantakar mu yake da su shine zance gaskiya yana da kyau amma bana cika, bana cika kulawa da su saboda yana da aikina da nake.

Ah, lokacin da nake fara aiki kullum gaskiya zan ce ina farawa karfe bakwai. Saboda idan bazan zo karfe bakwai ba, ba wanda zai fara mun aiki na. Wai na san gama aiki na da wuri.

To iri wanda nake so, iri wanda dai zai mun amfani da kyau kuma zai-- yana da abin da zai sani.

Eh, ina rufe baki lokacin hamma saboda yana da muhimmanci. Dan kana hamma, kana kulle bakinka, haka zai saka mutane su baka girmanka.

To a wajen da nake tofa miyau zan ce ina tofa miya a ƙasa saboda ba wajen, banda ƙasa ba wajen da zai iya tufin miyau dina kuma.